Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai sosai. Saboda karanta littattafai yana sa in ji daɗi sannan kuma yana sa in ji, eh, daɗi a koyaushe idan ina karanta shi. Don karanta littattafai yana sa ni nishaɗi kuma yana sa in ji daɗi. Don karanta littattafai yana ƙara sa ka san wasu abubuwa kuma ya ƙara sa ka ji abubuwa masu daɗi kuma ka ƙara ƙaruwa da wasu abubuwa sosai. Don haka ina son karanta littattafai.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ingancin aiki kana tabbatar da shi ne wajen yin aiki cikin natsuwa wajen ingan-- da sayan kayan ingantaccen kayan aiki sannan kuma da bin aiki, eh, yadda ya kamata kuma da yanayin yadda za ka yi aiki ka tabbatar-- ka tabbatar ka sa kayanka wanda suke kaya masu kyau wanda za su isheka kuma kai abu da kyau, abu da za mutane za su gani su yaba da shi kuma yadda mutane za su gani su ji daɗin shi. Shi, shine inga-- shi ake, yanda, shine yanda ake inganta kayan aikinka. Kake inganta aikinka don kana inganta aikinka ne yin wajen yin aiki mai kyau da aiki mai inganci.

Yaya kake koyan fasaha? Kana koyon fasaha ne wajen tara, tara duk wani hankalinka, wajen natsuwan ka, wajen koyan fasaha. Don shi koyon fasaha yana so ya zama kana da ƙwaƙwalwa sannan kuma kana da natsuwa sannan kuna da hankali kuma kana bin komai yanda ya kamata. Don shi fasaha ba kamar kowane abu bane. Shi fasaha yana son natsuwa, fasaha, fasaha na son, eh, natsuwa da hankali da kuma, eh, yin abu ba tare da ka yi yawan kuskure a wajen yin shi ba.

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya tsalle igiya. Ina tsalle igiya musamman wata lokuta idan ina jin nishaɗi. Ina, ina tsalle igiya a kowane lokaci. Sannan shi tsalle igiya iri iri ne. Ina tsalle igiya wajen idan aka daga igiya a sama, zan iya zuwa da gudu in tsalleke shi, in tsallake shi. Sannan kuma ina tsalle igiya musamman lokacin da aka sa abu a wajen hanya baza a iya shiga ba. Sannan zan iya tsalle, in tsalle.

Kana duban kalanda kullum? Eh, ina duban kalanda kullum. Saboda, kullum sai yana, sai yana da kyau ka dinga duba kalanda, kuma ka dinga sanin yau rana yaushe ne, gobe rana yaushe ne. Saboda kowane abu ka yi shi akan lokacin shi, akan ranan shi, akan ranan aikinka. Ranan, abubuwan da za ka yi, Zan ma wannan aiki rana kaza, zan yi abu rana kaza, zan yi, zan je waje kaza, a rana kaza, zan yi abu a lokaci kaza a rana kaza, don haka duba kalanda yana, yana da kyau mutum ya dinga duba kalanda kuma ina yawan duba kalanda a kullum.